Ina gaishe da mutane cikin mutunci da mutunta da karamci da karamtawa. So gaishe da mutane cikin mutunci alama ce da ke nuna kai mai mutunci ne mai daraja, mai kima da kamala. Kuma sanin da martaba da daraja da kima ɗan adam yana ƙara maka kima da martaba da daraja. Sosai-sosai ma kam shi ya sa in zan gaishe da wanda ya fi ni ko wanda bai kai ni ba, nakan gaishe shi cikin mutunci da mutuntawa da karamci da karamtawa.

Nakan iyayi tafiyar nisa da ƙafa. Dede gwagwadon abin da zan iya, nakan iya minti biyar, minti goma. Nakan iya minti ashirin ina tafiya a ƙafa. Nakan iya cin rabin kilomita idan ina tafiya a ƙafa. Saboda tafiya a ƙafa yakan sa mutum ya samu ƙwari da lafiya a jikinsa. Kuma jinin ka zai dinga motsi ba zai daskare wuri ɗaya ba. Kuma irin su sugar, typhoid, malaria tafiyar ƙaƙafa yakan ƙone su. Tabbas tafiya a ƙafa yakan ƙara lafiya sosai sosai. Shi ya sa nakan bala'in son tafiya aƙafa kuma nakan yi tafiya a ƙafa mai tsayi sosai sosai.

Abincin da na ke ci da sapiya suna da yawa. Nakan sha shayi da biredi da ƙosai ko kuma shayi da biredi da bota ko kuma shayi da biredi da ƙwai. Nakan sha koko da ƙosai. Wani lokacin ma na kan ci abinci da safe, musamman abincin mara nauyi. Anyway, da abin da na samu, da shi na ke amfani da shi da safe. Abin da Allah ya hore mun da shi na ke karya da shi da safe. Amma dai abin da na saba na fi amfani da su, shayi, koko, abinci. Amma abincin gaskiya ba mai nauyi ba saboda da safe. Ba na son cin abinci mai nauyi.

Lokacin da na isa ofis wurin aiki, nakan gaishe da manyana a wurin aiki. Tukunna idan na shiga ofis, zan duba takardu ko kuma in duba komai na ajiye a inda na ajiye shi in ga yana nan. Tukunna in zauna a kan ofis, in duba wani aiki na kwana da shi kuma wani aiki ne sabo da ya shigo min. Domin shi bincike a ofis abu ne mai amfani, mai daraja da kima kuma. Yana da kyau ka san abin da ka kwana da shi da kuma abin da ka tashi da shi. Kuma zuwa ofis idan ka je ka gaishe da na gaba da kai, yakan ƙara maka kwarjini da kima da martaba da daraja. Shi ma na ƙasa da kai zai girmama ka, zai daraja ka. Wannan shi ne.

Aikin gida da abin da ya samu, wani aikin gida abin da ya shafi ya dangance ni ya shafi ni nakan yi. Musamman a cikin gida ina da wurin kiwo kuma ina kula da kiwon sosai sosai. Nakan ba su abinci, in ba su ruwa, in duba lafiyarsu, in ga me yake damunsu. Nakan duba kayan abinci na in gani shin akwai ko babu, akwai wanda ya kusa ƙarewa kuma wanne ne ajiya ta sa ya lalace. Wani lokacin har sharan tsakar gida nakan yi. Nakan wanke banɗaki. Duk dai abubuwa na cikin gida waɗanda mata suke yi musamman wanda zan iya ni ma nakan yi su domin in sauƙaƙawa cikin gidan.

Ina amfani da waya kamfanin Redmi kirar Redmi 15C. Ita ce nake amfani da ita kuma ina jin daɗinta sosai sosai. Ina jin daɗin aiki da ita saboda tana da sauri. Takanyi mun abin da nake so lokacin da nake so. Ga ta da network, ga ta da rukun caji kuma ba ta da matsala sosai. Ba mata da matsala ma ko kaɗan. Shi ya sa nake amfani da ita. Redmi ce wayar da ke hannuna Redmi 15C. Ita ce a hannuna Redmi.

Ina zubar da shara in da ya cancanci in zubar da ita, kuma ina saurin zubar da shara saboda barin shara a waje ya kan kawo ƙazanta, tsoro, malaria, cututtuka daban daban.

Aaa, na fi son fensir, tunda fensir ina rubuta in zan goge. Kuma fensir na fi jin daɗin rubutu dashi, tunda a takadda nake rubutu ba akan allo ba. Fensir shi ta fi so in yi amfani dashi. Kuma da shi nake amfani, saboda yakan taimaka min ko da na rubuta ba daidai ba. Zan sa kilina, in goge, in goge, in goge, in goge. Sannan in dawo, in sake rubutawa, in duba, in gani idan yayi daidai, in bar shi. Kuma ina jin daɗin amfani da fensir. Tabbas ina jin daɗin amfani dashi sosai, sosai. Saboda abun rubutu ne mai daɗi, wanda in kai ba daidai ba zaka goge. In kai daidai, zaka bar shi ya ci gaba. A sakamakon akasin haka in kai ba daidai ba, sai dai ka soke, ba dai ka goge ba. Shi ko zaka iya gogewa, tukunna ka zo ka rubuta abin da kake ganin wanda shine daidai. Zabi na dai shine fensir.

Labule, muna da labule kala kala, ba kala kwaya ɗaya ba, ne ba. Muna da fari, muna da kore, muna da blue, muna da goldin, muna da kofi. Labule kala kala muke amfani da shi. Dun labulen da yai datti, makan ce ɗauko wani mu sa wancan, mu wanke shi, mu goge shi, mu adana shi idan shi ma yai datti. Mu cire mu sa kalad da muke so mu sa. Gaskiya labule ba kala guda ɗaya ne muke da shi ba. Muna da kaloli da dama, da kalad da tai mana, ita muke ɗauko wa domin muyi amfani da ita. Saboda idan kace kala guda ɗaya, idan ka bashshi idan yai datti, idan ka cire, to ai ƙofai za'a batta a haka kenan. Amma kuwa idan akwai da yawa, ana tashi aka cire, sai a ɗauki wanni sai a sa a wajen wancan sai akaishi a tsaftace shi, a gyara shi, shi ma sai a je shi idan shima wancan yai dattin a haka, a haka, a haka, zai ai ta zagaya wa da su. Gaskiya dai ni labule ba, ba kala guda ɗaya bane ba gaskiya, kala da yawa ne. Wanda yuwu shi nake amfani da shi. Idan lokacin da naso nakan yi amfani da duk wanda yuwu.

Ina son kallon wata da daddare mana. Ina kallon wata da daddare, musamman lokacin watan azumi, nakan duba wata in gani shin babba ne ko ƙarami, nakan kalli wata mana.

Rana mafi kyau a mako a wajena? Ita ce ranar Juma'a. Ina son ranar Juma'a. Ina alfahari da ranar Juma'a saboda rana ce da a sau samu na, ranar da zan sa fararen kaya, in yi sadaka, in je masallaci, in yi ziyara. Juma'a ita ce best day. Ita ce rana mafi kyau, ranar da nake girmama a cikin sati, rana da na fi so na fi ƙauna. Ranar Juma'a ita na fi so, ita na fi ƙauna, ita nake jin dadin ta sosai sosai.

A a a. Bana yi. Bana mun shari lokacin da na ke bacci. Idan ina bacci, in dai ba aka ce mama ina wajen ba, ba ka san ma ina nan ba. Gaskiya da yi bana yi. So da ganina mun shari kamar cuta ce. Kuma dai ni gaskiya Allah bai ɗaura mun ba. Bana yi. Kuma bana son in kwanta kusa da me yi duk dadai bashi ya ɗaura akansa ba. Allah ne ya ɗaura mai. Gaskiya bana mun shadi. Bana son kuma in yi. Bana son in kwanta kusa da me yi saboda yin mun shari yakan hana ni in yi bacci. Yakan hana ni bacci gaskiya.

Mmm Sudayawa. Kamar ba adadi, duk lokacin da naga farce na ya yi datti ko kuma naga farce na ya taru, to nakan sare za in kankare in yanke. Idan kuma na samu mai gyaran farce, nakan ba shi in biya shihaƙƙinsa domin ya tsaftace min farce na ya kankare, ya yanke, ya shafa min mai. Gaskiya bani da adadin da nake yanke farce. Duk lokacin da farce na dai ya taru, nakan ƙoƙari in tsaftace shi saboda ganin ni farce kamar ƙazanta ce.

Nakan karɓa bako da daraja, da ƙima, da martaba, da mutuntawa. Na farko idan bako yazomun, nakan mai barka da zuwa in bashi wurin zama. Wani sanda farko in bashi ruwa ya sha. Idanna bashi ruwa yasha, tukuna in bashi abinci ya ci ya huta. Tukunna in bashi ruwa yayi wanka, in bashi ruwan alwala da dadduma. Idan maiyin sallah ne, yayi sallah. Kannan in bashi dama yadan huta, idanya huta. Idanna sanshi ba ni ma, in ma ban sanshi ba, tukunna inzo in zauna tare dashi. Inji mecece damuwan sa ko kuma inji meya kawoshi. Kaji ta yanda nake karɓar baƙo.

Kwarai da gaske, saboda ina da email ina ajiye abubuwa. Ina ajiye abubuwa a cikin email ɗina kamar irinsu, hotuna, takardu, lambobi da sauransu. Ina ajiye a yanar gizo-gizo, ina ajiye abu masu amfani domin kar su lalace.

Kwarai da gaske, nakan iya rera waƙa sosai. Na iya rera waƙa amma na fi iya rera waƙa ce a kan yabon wanda na fi kauna, wanda na fi so duniya da lahira. Ina rera waƙa domin waƙa takan sa ni nishaɗi, takan sa ni farin ciki, takan sa ni in tuna abubuwan da suka wuce ko kuma in dinga tunawa akwai ƙalubale a gabana. Tabbas ina rera waƙa kuma ina jin daɗinta. Kuma tana nishaɗantar da ni, tana nusantar da ni abubuwa daban daban da dama iri iri kala kala daban daban. Kuma ina rera ta ne duk lokacin da na yi ra'ayi naga dama na nishaɗantu, nakan rera ta a wannan lokaci. Ko da yaushe bana wannan lokaci wanda ance. Wannan shine lokacin da zan rera wannan lokacin bazan rera ba.